Wacce hannu kake amfani da ita? A Hausance hannu ba mace ba ce, hannu namiji ne. Muna cewa wanne hannu kake amfani da shi. Tabbas wannan shi ne gaskiyar yadda ake faɗa. Ni dai ina amfani da hannun dama saboda haka ni badami ya ji. Amma akwai masu amfani da hagu, wanda ake ce wa bahago. Duk waɗanda suke amfani da hagu su ne ake kiransu da bahagwaye. Kuma wannan kamar halitta ce ko kuma baiwa ce. Don mutum tun yana ƙaramin yaro ake iya gane cewa shi bahago ne ko kuma shi badami ne. A lokacin da mutum aka ɗauke ya ɗauki wani abu, za ka ga ya fi amfani da wannan hannun, to tananne ake gane cewa shi wannan ya fi ƙarfi a hagu ko kuma ya fi ƙarfi a dama. Ni dai ina fi amfani da hannun dama saboda haka tun ina ƙarama ina amfani da hannun dama ina yin abubuwa da shi, kamar cin abinci, wanki, ɗaukan kaya da dai komai. Ni ƙarfi na ya fi ga hannun damana fiye da hannun haguna. Haka zalika, ko su bahagwaye wato waɗanda ƙarfinsu ya fi ta allaƙa da hannun hagu, su na yin amfani da hannun dama wajen cin abinci. Domin mu a addinin Musulunci ba a yadda mutum ya ci abinci da hannun hagu ba. Saboda haka ko kai bahago ne ko kai badame ne, dole a addinan ce za ka ci abincinka ne da hannun dama. Saboda cin abinci da hannun hagu kamar kana cin abinci tare da Shaiɗan ne. Saboda haka cin abinci ana yin sanni da hannun dama. Sannan abu na biyu, idan za ka yi amfani da hannunka na a banɗaki, ana amfani da hannun hagu ne. Domin za ka taɓa najasa ne shi ya sa aka ke amfani da hannun hagu. Mutanen da suke amfani da hannun hagu yawancinsu da zaka gansu sun iya rubutu.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ka fi kuzari da safe ko kuma da yamma? Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ka fi kuzari da safe ko kuma da yamma? Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ka fi kuzari da safe ko kuma da yamma? Eh, gaskiya na fi kuzari da safe saboda a safiya ne lokacin da ban daɗe da tashi daga bacin dare ba, shi ya sa jikina zan je shi da ƙarfi. Ina yin dukkannin wa'yansu ayyukan da ya kamata na yi a wannan lokaci. Ina yin dukkannin abun da ya dace na yi a wannan lokaci saboda a lokacin ne nake jin ƙarfin jikina. Amma a duk lokacin da yamma ta fara kawo kai, ina jin jikina ya mutu musamman idan na yi aiki da yawa a gida. Amma kowa da yanda yake, wa'yansu suna yin bacci rana. Yawanci akasari mutanen da suke yin bacci rana suna jin jikinsu da ƙwari idan sun tashi da yamma. Sannan kuma da yamma sai na huta amma ni gaskiya bana yin bacci rana. Sanadiyya haka ne ya sa da safe idan na tashi nake yin dukkannin wa'yansu hidimomi na zuwa rana ko kuma na ji na yi wani abu da zai ba ni nishaɗi kamar kallon fina-finai da dai sauransu.

Me kake ji ranar biyan albashi? Tabbas, ranar biyan albashi rana ce mai girma a wajen dukkanin mai ɗaukan albashi wato ma'aikaci. Domin kuɗi zai shigo hannunsa na a biya shi haƙƙinsa. Saboda kowa wanda yake aiki baya taɓa manta da ranar albashi. Saboda rana ce mai girma a wajen mu. Ina jin farin ciki ranar da ake biyan albashi kuma na san ba ni kaɗai ba. Mutane da yawa suna da wannan hali na jin farin ciki ranar biyan albashi. Duk da jiya ƙasar Nijeriya ana samun albashi mai rauni wanda yake ba mai yawa ba. Akwai albashi wanda yake ba mai kyau bane ba to kazo Nijeriya za ka samu albashin Nijeriya ba mai kyau bane. Musamman ɓangaren jiha, albashin da ake biya baya kai wa mutum ko ina. Mutum ko da yana da iyali ba zai iya ɗaukan nauyinsu har yasa su a makaranta mai kyau, ya basu abinci mai kyau sannan ya basu muhalli da kuma magani lokacin da ba su da lafiya ba. Saboda albashin ya yi matuƙar ƙaranci, ya yi kaɗan. Saboda haka ma'aikata duk ranar biyan albashi ma ba su wani damuwa saboda kafin ranar biyan albashin ta zo har sun je sun ci bashi sun cinye dukkanin albashin su. Saboda haka ranar da aka biya wannan albashi ba sa yin wani farin ciki saboda sun san cewa ranar biyan bashi ce ba ranar da za su samu kuɗi ba.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kuke kare kanku daga sauro? Wannan shine gaskiyan yadda ake faɗa a Hausance. Akwai abubuwa da yawa da muke yi domin mu kare kawunnanmu daga sauro. Da farko muna tsaftace gidanmu sannan kuma mu share shi, mu tabbatar da cewa wadansu maguɗunan ruwa ko kuma bamu bar ruwa a buɗe ba. Domin sauro yana son kwatami inda yake zuwa ya shiga, ya ƙyankeshe 'ya'yansa su zo harsu dinga cizon mu. Sannan muna fittar da shara nesa damu a je can inda ake zubar da shara a zubar da ita. Domin shi ma sauro yana son kan hawa ƙazanta da shara a inda anan ne yake yin girma in dare yayi ya shigo cikin gida sannan kuma ya dinga cizon mutane. Haka zalika idan akwai ciyayi su ma ana yanyanke su akai akai. Kasance war mu gidanmu ba siminti bane a ƙasa kuma ba tayil bane ko kuma abun da ake kira da interlock ba. Mu gidanmu ƙasa ce saboda haka muna da shuke shuke kuma muna da kula da wannan shuke shuken wajen yi musu feshi da dai sauransu. Saboda sauro yana hawa kan wannan shuken shuken sannan kuma yana shigowa cikin gida ya cije mu idan ya ga duhu wato lokacin da magariba ta gabato dare yayi. Sannan abu na uku abin da muke yi shine muna amfani da gidan sauro domin kare kawunnanmu daga cizon sauro. A kowane ɗaki, a kowane gado ko katifa ana daura gidan sauro yadda sauro ba zai ma shigo cikin gadonka ba. Ballantana harya cije ka ya saka maka cuta. Tabbas sauro yana da matuƙar illa musamman mu ƙasar Najeriya. Sauronmu yana saka cuta wadda ake ce mata maleriya. Wannan cutar ta da zazzabi ce me zafi wanda idan kana yin wannan cuta jikinka yana yin ciwo, kanka nayin ciwo, gaɓoɓin ka nayin ciwo sannan kuma zaka ji garkuwar jikinka babu ƙarfi. Saboda haka shi ya sa muke kare kawunanmu daga cizon sauro. Sannan a kashi na huɗu, akwai tsirrai waɗanda suke maganin cizon sauro wanda idan ka samu wannan tsirran ka daka su ka shashafa ruwan a jikin ka sauro ba zai zo kusa da kai inda kake ba. Saboda haka a wani lokuta muna ɗaukan waɗannan ganyeyyaki muna niƙa su sannan muna shashafasu a jikinmu don suyi mana maganin sauro. Tabbas waɗannan su ne abubuwan da muke aikatawa domin mu kare kawunanmu daga cizon sauro. A wani wajen kuma suna, suna ɗaukan mataki irin wannan waɗansu kuma suna ɗaukan mataki wanda ya bambanta da irin wannan. Amma mu dai waɗannan su ne manya manyan matakan da muke ɗauka wajen kare kanmu daga cizon sauro. Sannan muna ƙarawa da saka haske wato muna kunna fitila da daddare sannan kuma muna kunna fanka. Sauro idan ya ji fanka ta yi yawa yana kor-- yana tashi daga wajen ya gudu domin ya laɓe. Saboda haka fanka ita ma ta daya ga cikin abubuwan da suke mana maganin sauro. Sannan kuma haske idan sauro ya ga duhu shi ma yana son ya hau wannan kan duhun. Sai yayi amfani da wannan duhun ya dinga cizon mutane. Shi ya sa ko a labulayen mu da kafet ɗin gidanmu ba ma saka wanda suke da kalar duhu saboda idan dare yayi a kansu waɗannan saurayen suke laɓewa. Sannan idan ka zo ka zauna su cije ka. Haka kuma in dare ya fara kawo kai muna canza kayan da suke jikinmu mu saka kaya masu haske haske. Ko da ace da rana kayan da suke jikinmu masu duhu ne saboda su ma kaya masu duhu sauro yana sha'awarsa yana bin waɗannan kayayyaki. Saboda haka shi ne zai samu damar ya hau jikin ka ya cije ka.

Kujerunka suna da daɗi? Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujerunmu suna da daɗin zama sosai. Kujerunmu anyi sune da katako da kuma kushin, sai kuma yadi wanda aka saka akan lulluɓe su. Kujerunmu manya ne. Muna da kujeru guda biyar, wadda mutum ɗaya zai zauna guda biyu, sannan kuma wadda mutum biyu zasu zauna guda ɗaya, sai kuma waɗanda mutum uku zasu zauna guda ɗaya, sai wadda mutum huɗu zasu iya zama guda ɗaya. Tabbas kowa da aƙwai irin kujerun samfurin kujerun da yake so. Mu dai muna son kujeru ne masu tuwo waɗanda suke da isashen kushin a ciki wanda idan ka zauna zakaji laushi. Waɗansu kuma sun fi son kujeru waɗanda basuda laushi sosai sai tarin katako. Tabbas waɗannan kujeru basuda laushi sosai.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Tabbas ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ana iya amfani da yanar gizo wajen ajiye abubuwa iri daban daban, ko kuma ana amfani da banki wanda yake amfani. Zaka iya amfani da yanar gizo wajen yin ajiya. Ina ajiye hotuna, maganganu, waƙoƙi, fina-finai da abubuwa da dama ta hanyar amfani da yanar gizo, kamar yadda nake turawa saƙonni da abubuwa makamantar su ta hanyar amfani da yanar gizo. A wannan zamani wanda ake tafiya tare da fasaha, tabbas kusan kowa yana amfani da yanar gizo, ko da ba don ajiya ba. Saboda kalle kalle yin karatu domin ilimi, 'yan makaranta, yara da manya, mata da maza duk kusan kowa yana amfani da yanar gizo. Shi ya sa ni ma da nake nazo a wannan zamani na iya amfani da yanar gizo don ajiya kuma nake amfani da yanar gizo domin na yi ajiya. Akwai matakai ko kuma akwai shaɗuɗɗi wajen yin amfani da yanar gizo. Duk da cewa yanzu ana samun matsala wajen samun masu kutse waɗanda suke zuwa su dinga yiwa mutum kutse cikin al'amuransa na yanar gizo. Shi ya sa har ake yin karatu wanda ake kira da cyber security, wanda zai kareka don kasanin ce yadda zaka kare kanka daga waɗannan masu kutse yadda ba za su yi maka ƙyamushe na kuɗi ko na abin makamancin haka ba. Waɗannan mutane su ake kira da hackers. Ana kiransu da black hackers. Suna amfani da bayanan mutum kamar irin su suna, lambobin sirri domin su yi maka kutse, su yi maka sata ko kuma su kwashe bayanan ka su yi amfani da su inda bai dace ba. Amma sanadiyar zuwan ci gaba da kuma an fahimci cewa dole ne a kawo masu tsaro ga yanar gizo domin a kare mutane da dukiyoyinsu da kadarorinsu da kuma mutuncinsu. Shi ne ya sa aka yi karatu wanda ake kira da cyber security, wanda yake kare mutane daga sharrin waɗannan masu yin kutse a yanar gizo.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ni ba na amfani da mataimakin murya domin ni ba na yin amfani, ba mawaƙiya bace kuma ba na ɗaukan wani sauti idan dai ba har ba aiki zan yi da shi ba. Yawan ci wanda suke amfani da mataimakin murya su ne mawaƙa da kuma masu yin shirye-shirye na gidan rediyo da talabijin.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Shirye-shiryen kwamfuta ana so a dinga sabunta su lokaci zuwa lokaci domin kariya ne, domin masu kutse suna yin bincike a koyaushe wajen ganin yadda za su kutsa cikin kwamfutarka sannan su yi maka ta'addi wato su yi maka ƙwamashen sbayanai ko ƙwamashen kuɗi ko wani abu makamancin haka. Tabbas ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana a duk sanda aka buƙaci haka. Kwamfutata tana sanar da ni domin na saka ƙararrawar sanarwa. A duk lokacin da ake buƙatar a sabunta shirye-shirye, sai in sabunta su saboda kariya ce gare ni. Sannan kuma idan har ba ka sabunta shirye-shiryen kwamfutarka, za ka gan ta tana yin laƙaƙi wato ba ta yin sauri. Sannan kuma tana yin nauyi, tana jinkirtawa sosai duk lokacin da kake amfani da ita. Sannan kuma za ka ji ta tana yawan ɗaukan zafi kuma caji yana saurin ƙarewa. Ta hanyar sabunta shirye-shiryen ne kawai za ka samu ka ga cewa idan dai har ka sabunta su, da ka ga kwamfutarka tana yin sauri cikin hanzari. Dukkan wani bincike da ka yi ko wani abu za ka ga ta hanzarta ta faɗa maka abin da kake buƙata. Sannan kuma komai za ka gan shi yadda yake. Sannan kuma a sanadiyar haka, maƙutsa masu yin kutse ba za su sami damar yin kutse cikin bayanan ka ba saboda ka sabunta shirye-shirye kwamfutarka. A haƙiƙanin gaskiya, sabunta shirye-shiryen kwamfuta ba wai anayinsa bane kawai don an ga dama ba ko kuma don ra'ayi ba. Ya zama kamar wajibi dole idan dai har kana so kwamfutarka ta kasance cikin zaman lafiya ta dinga yi maka dukkanin abun da kake so yanda kake so. Ta hanyar sabunta shirye-shiryen kwamfuta ne kawai za ka dinga ganin sababbin abubuwa. Idan har baka sabunta shirye-shiryen kwamfutarka, za ka ga kwamfutarka ta kasance tsohon yayi. Amma idan har kana sabunta su yanda ya dace, za ka dinga samun biyan buƙata a duk sanda ya dace kuma lokacin da ya dace. A koyaushe ana ba wa masu amfani da kwamfuta wayoyin hannu da dai sauransu da su dinga sabunta shirye-shiryen kwamfutarsu domin waɗannan kwamfutoci na'urori ne ba mutane ba ne. Saboda haka su mutane su ne suke da ikon su gyara su ko kuma su ɓata su. Kuma idan har mutum baya sabunta waɗannan shirye-shiryen kwamfuta, zai iya ganin matsala a kwamfutarsa a kowane hali ko kuma ta kashe kanta ma har sai ya kai wajen mai gyara. Idan har mutum yana so kwamfutarsa ta zama cikin lafiya, ya kamata ya dinga sabuntawa domin kariya ce babba kuma mai amfani gare shi.

Kana duban kalanda kullum? Eh tabbas ina duban kalanda amma fa ba kullum ba saboda a da ne lokacin da nake zuwa makarantan boko, lokacin da nake zuwa jami'a nake duban kalanda kullum do-domin na ga wa su dukkanin shirye shirye na da abun da ya dace nayi. Amma yanzu da nake zaune a gida kuma ban fara aiki ba bana duban kalanda kullum sai dai ina kallan kalanda duk bayan kwana biyu biyu saboda yanzu abubuwa basu min yawa ba ina haddace ranaku da kuma lokuta da kuma abun da ya dace nayi da wanda bai dace nayi ba. Saboda haka bani da wani buƙatar da sai na dinga duba kalanda kullum. Yawanci ma'aikata wanda suke jiran albashi ko kuma yan makaranta su ne suke duba kalanda kullum domin su ga me zasuyi a wannan rana domin kar su manta kuma karatu yana saka mutum ya mam manta wayansu yan abubuwa shine dalilin da yasa mutane suke duba kalanda kullum. Haka, haka zalika duk da cewa duba kalanda ra'ayi ne wani koda ma'aikaci ne ko da ɗalibi ne zaka same shi bai damu da ya duba kalanda ba. Kuma a zuwan wannan zamani wayoyin hannun mu kullum muna iya ganin lokaci da kuma kwanan wata shi ya sa mutane basu damu da duba kalanda kullum ba saboda a wayoyin mu na hannu akwai kalanda kuma ana rubuta kwanan wata a shafin farko na wayoyin mu da muke amfani da su. Shi ya sa nake ganin cewa wannan shi ne babban dalilin da ya sa mutane basu damu dan su dinga ganin kalanda kullum ba. Duba kalanda yana da amfani domin ka, ka ga abun da zakayi, abun da ka keso ka yi da kuma abubuwan da ka yi a baya ko kuma wanda za ka yi a nan gaba. Kalanda ana dubawa ne domin a ga kwanan wata sannan mu muna amfani da kalanda don mu saka alama don ganin ranar da muka fara amfani da wani abu ko kuma ranar da zamu gama amfani da wani abu musamman kamar kayan kicin, kayan abinci, kayan masarufi dukkanan su muna shigar da bayanai a kalanda ne domin ya mana sauƙi ɗan kan mu manta sannan kuma mu ga dukkanin abun da muke buƙata ba tare da mun je mun lalubo ko mun dubo a wani waje nesa ba. Shi ne dalilin da ya sa muke amfani da kalanda saboda ita kalanda tana jikin bango a ko da yaushe ba zamu sha wahalar nemo ta idan muna nema ba.

Ina fin son zama ko tsayuwa. Ka fi son zama ko tsayuwa ko kuma ace kin fi son zama ko tsayuwa. Idan kuma mutane ne da yawa ana cewa kun fi son zama ko tsayuwa. Tabbas ni ba soja ba ce ba kuma ni ba 'yar sanda ba ce. Saboda haka na fi so in zauna akan in tsaya. Tsayuwa tana sa ni gajiya sosai. Shi ya sa a ko da yaushe idan ina so in sami natsuwa ko da bayani ake mun ko wani abu makamancin haka, ina samun waje ne in zauna. A kujera, a kafet ne ko a ƙasa ne duka dai wurin ya dace ina samun wurin in zauna amma bana son tsayuwa. Ina tsayuwa ne a lokacin assembly kaɗai lokacin da nake karatu amma a yanzu kam bana son tsayuwa. Ina tsayuwa ne kawai idan zan yi wani aiki irin su wanke wanke ko wani abu makamancin haka amma tsayuwa da tsuguno duka nin su ba su da daɗi. Akwai abubuwan zama irin su kujera, tabarma, kafet ko kuma ka samu dutse wani abu makamancin haka da ba zai cutar da kai ba ka zauna. Kamar mu a addinin Musulunci ba a yadda mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa a tsaye ba. Waɗannan abubuwa suna da buƙatar natsuwa saboda haka ya kamata ka sami waje ka zauna kafin ka ci abincinka ko ka sha ruwa cikin natsuwa. Waɗansu al'adun su babu ruwansu suna cin abinci a tsaye ko kuma a kwance amma mu addininmu na Musulunci ya haramta mana mutum ya ci abinci a tsaye ko kuma ya sha wani abu a tsaye. Domin abincin ya tafi ya ba tare da ya shirya ba haka idan ko a kimiyya ne idan ka duba abun da zai faɗa maka shine ka dinga cin abinci a zaune cikin natsuwa da karamci. Wulakanta abinci ne ka ci shi a tsaye domin idan har mutum yana girmama abinci ba zai taɓa zuwa ya ci shi a tsaye ba. Zai sami waje yayi natsuwa ya zauna sannan ya wanke hannunsa domin ya ci wannan abincin. Amma ɓangaren sojoji su suna son tsayuwa. Zaka ga duk yawancin sojoji sun saba da tsayuwa domin su sojoji suna bautawa ƙasa ne, suna hidimta wa ƙasa. Suna kula da tsaro na ƙasa saboda haka koyaushe a tsayuwa suke. Ko 'yan sanda ko wasu masu kaki makamantansu suna tsayuwa ne fiye da zaman su a kullum. Duk da na san cewa rashin tsaya tsayuwa ko kuma son zama fiye da adadi ko fiye da ƙima yana iya janyo cututtuka kamar basir. Ana cewa masu sana'a ɗinki da kuma makamantansu waɗanda suke yawan zama ko da yaushe idan ka gan su zaka gan su a zaune suna samun matsala irin ta basir da abubuwa makamantansu. Hakazalika ita tsayuwa idan har mutum shi ma yana yawan tsayuwa da ta fi ƙima zai iya samun ciwon gaɓoɓi musamman ƙafafuwa. Shi ya sa duk abun da mutum zai yi, ya yi shi daidai gwargwado. Kar ka yi shi abin da zai zo ya zama maka cuta wadda ba za ka iya ɗaukan ta ba. Idan zama ne za ka yi shi, ka yi shi zamanin hankali yanda ba za ka cutar da kai ba. Haka idan tsayuwa ce ita ma ka yi ta tsayuwa daidai da yadda za ka iya. Zaka ga waɗansu idan suka dadi a tsaye har suna zuwa su kasa tafiya domin kafafuwansu suna kumbura saboda sun yi tsayuwa fiye da ƙima wadda ta fi ƙarfansu. Amma idan har mutum yana yin tsayuwa a matsayin kamar motsa jiki ne zuwa wani lokaci sannan kuma ya zauna shi ma zuwa wani lokaci tabbas hakan zai ƙara masa lafiya sannan zai kare shi daga cututtuka iri daban daban. Shi ne dalilin da ya sa ni nake zama duk da wani lokaci ina samun hutu.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Eh, ina barin hotunan wayata a cikin wayata, wani lokaci kuma ina zuba su a muzubi da ake kira da hard disk ko kuma flash da dai sauransu. In a cikin waya ne kuma ina ajiye su a ɓangaren da ake kira photos ko kuma gallery. Ina samun waɗannan hotuna a duk lokacin da naga zan buɗe su. Ina buɗe su ba tare da nasha wahala ba.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina son kallon taurari da daddare. Taurari halitta Allah ne. Kaman inda ya halicci rana, ya halicci wata, haka zalika shi ne ya halicci taurari. Taurari suna da matuƙar yawa ba kamar yadda wata yake guda ɗaya da yanda rana take guda ɗaya. Idan rana ta yi, rana za ta ɓullo. Idan dare ya yi, wata zai ɓullo tare da taurari. Akwai taurari kala iri daban-daban. Wani yafi wani girma, wani yafi wani haske. Dukaninsu halittan Allah ne. Kuma ina jin daɗin ganin taurari. Domin taurari suna ƙawata samaniya. Zaka dinga ganin ƙyalle-ƙyallensu da daddare. Haka zalika taurari akwai amfaninsu. Duddade cewa wannan amfani na taurari da kuma sanin yanda suke, ilimi ne mai zaman kansa. Ina son in koyi sani, in san abubuwa da yawa akan taurari. Domin taurari akwai yau she na ɗaga kaina sama da daddare ina ganin su kuma suna sani farin ciki. Taurari abubuwa ne waɗanda suke, zan iya cewa muna ganin su a matsayin farare. Waɗansu suna cewa suna da kala wuta ne. Amma saboda nesa da sama tayi tsakaninmu, muna ganin su yan ƙanana-ƙanana. Akwai tauraran da ake cewa yafi girman duniya ko kuma ya kai girman duniya. Amma saboda nisan dake tsakaninmu da samaniya, ya sa muke ganin taurari yan ƙanana-ƙanana halittu ne. Kuma hakan ba daidai ba ne. Waɗanda suke zuwa duniyar wata sun tabbatar da cewa wata shi ma babba ne fiye da inda muke ganin sa daga ƙasa. Amma saboda mun yi nisa tsakaninmu da sama, shi ya sa muke ganin ba shi da girma. Ina son wata rana nima in samu dama in je in ga duniyar samaniya domin in buɗe ido na in ƙaru da ilimi. Sannan kuma in ga taurari a samaniya. Ina addu'a Allah ya kawo ranar da nima zan je in ga waɗannan halittu kafin na bar duniya.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? A duk rana idan na isa ofis din mu, ina zuwa in sa hannu sheda cewa na zuwa a kan lokaci. Sannan in je in gaishe da manyana, sannan in dawo in zauna in ci gaba da aikin da ya kawo ni. Idan muna da wani taro da za mu yi ina halarta da dukkanin wani abun da ya dace ina yin sa a cikin tsari yanda ya dace. Sannan kuma har zuwa a tashi in tafi gida. Kowa da akwai abubuwan da ya zaɓa kuma ya ga yake sonyi a wajen aikin sa. Duk da dai nasan ce wa waɗansu ba sabin dokokin Allah suna yin abubuwa da yawa ba daidai ba domin su farantawa kansu a wajen ofis ko kuma a dangayen gulma waɗansu ko tsegumi waɗansu a wajen, a wajen aiki. Dukkan wani waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muni domin Allah ne dukkaninmu ya halicce mu kuma ya ce mu ƙaunace juna kuma mu zauna cikin zaman lafiya da amana sannan kuma da kwanciyar hankali. Saboda haka ba ma ni kaɗai ba kowa idan ya je wajen aikin sa ko ma'aikata ce ko ba ma'aikata ba ce ya kamata ya girmama manyansa sannan kuma ya tausaya wa na ƙasa da shi sannan yayi aikin da ya dace, ya yi aiki tsakanin sa da mahalicciyar sa ba wai sai amma faɗa an ce ba ka yi wani aiki ba daidai ba ko kuma ba ka yi aiki yanda ya dace ba.

Ka fi son zama a kujera ko tabarma? A'a, gaskiya ni na fi son zama a kan kujera fiye da tabarma. Bayana yana ɗage wa idan han na zauna a kan tabarma. Shine dalilin da ya sa na fi son zama a kujera fiye da tabarma. Bawai kuma bana zama a kan tabarma ba bane. Ina zama a kan tabarma lokaci zuwa lokaci, kamar irin su lokacin da zan ci abinci da dai makamantansu.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh, ina iya ɗaure ƙulli ko wane iri ne, idan har ba girmansa yakai girman mota ko wani abu makamancin haka ba. Ina ɗaure ƙulli sosai kafin na aika shi ko in tura shi inda zan turashi. Domin ɗaure ƙulli ba tareda mai kayan ya saniba, kamar cin amana ne. Shiyasa dole mutum ya kiyaye da cin amana da kuma karya alƙawari. Idan an baka abu kuma ba'aso ka buɗe, karka ce dole sai ka buɗe wannan abun, wanda ka iya matsayinka.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net. Abin da ake nufi da sauro net shine maganin gidan sauro, wanda ake yinsa da yadi ne, za ka gan shi da raga raga. Ana amfani da shi ne a ɗaura shi a kan katifa ko kuma a gado, domin mutum ya kare kansa daga cizon sauro. Ina amfani da sauro net sosai sosai saboda ko ba don kuma ba saboda lafiyata. Domin idan sauro ya cije ni, yana sa mutum malaria. Dole ne na saka wani abu.

Yaya kake son zama? Ina son in zama abin alfahari ga al'umma. Ina son in zama mara hayaniya. Ina son in zama da kowa. Allah yana so mu. Tabbas ina son in zama abin alfahari ga al'umma.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? A hausance, tsintsiya mace ce ba na miji ba. Saboda haka muna cewa wace irin tsintsiya kake amfani da ita, ko wace irin tsintsiya kini yi amfani da ita. Ina yin amfani da tsintsiya, tsintsiyoyi kala biyu ne. Akwai tsintsiya kwakwa, wadda aka samu ta daga ainihin bishiyar kwakwan manja. Sannan kuma akwai bishiyar laushi, tsintsiyar laushi, wadda kuma ciyawa ce take fitowa aka yi tsintsiya da ita. Suna sauƙin shara. Sannan a wani ɓangaren kuma idan tiles za a goge, muna amfani da mofa. Wadanne shine abin da muke yi amfani da shi wajen yin shara.

Nawa takalma kake da su? Akwai takalma iri kala daban daban, kuma kai na ina takalma wajen kala ashirin. Ina da baƙi, fari, kore, shuɗi, ruwan mahuwa, ruwan rawar. Waɗannan duk takalma ne nake amfani da su. Kuma suna kowane takalmi akwailokacin sa shi. Akwai takalmin makaranta, akwai kuma takalmin zuwa wani shagali irin su bukunkuna, taron suna, birthday party, da dai sauran su.

Wanne malami kuka fiso? A gaskiya duk malamaina na bugun Islamiyya na fi sa mamakiira domin ina son tarihohi da yawa na mu.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. A duk lokacin da ake ruwa, idan dai har zan fita, ina ɗaukan lema ta tare da ni. Idan kuma ruwan ya tarye a hanya ne, ina samun waje domin in fake. Tabbas lema tana da amfani ko lokacin ruwa ko kuma lokacin rani. Rana tana ƙwallarewa lokacin rani. Zaka iya amfani da wannan lema ka kare kanka daga wannan zaku. Amma lokacin ruwa sai dai ka yi maganin ruwa da ita lokacin, lokacin ruwa. A koyaushe idan dai har zan fita lokacin damina, ina sanya lema ta a cikin jaka. Domin na san wata rana an yi ruwa, wata rana ba za a yi ba, wata rana idan an yi ruwa, wata rana ba za a yi ba. Saboda haka sai na dinga ɗaukar lema ta. Ina tafiya da ita domin ta kare ni daga jiƙiwa daga ruwa. Domin ni bani da motar kaina sai dai na hau mota haya. Idan har bani da lema kuwa ruwa ne zai jiƙa ni sharkaf. Shi ne dalilin da yasa nake ɗaukan lema lokacin da ake ruwan sama.

Wane gidan abinci kake so? Wane gidan abinci ka fi so ko kuma ace, wane gidan abinci kika fi so ko kuma ace, wane gidan abinci kuka fi so? Ni dai nafi son gidajen abinci masu tsabta, sannan gidajen abinci masu yin abinci na gargajiya irin su dambu, fate-fate, tuwon shinkafa, tuwon masara, kisire da dai sauran su. Tabbas akwai gidajen abinci iri daban-daban.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina han-- taimakawa mutane ne ta hanyoyi guda biyu, ko idan suna neman taimako da akwai wani aiki da zan iya yi musu wanda zan iya yi da ƙarfin jikina, ko kuma suna neman taimakon kuɗi. Idan ina da shi, ina ba su. Akwai hanyoyi da yawa dazaka taimakawa mutane. Wani ba kuɗinka yake bukata ba, yana bukatan ka taya shi da jikinka ne ka taya shi yin wani abu. Wani kuma matsalar sa matsalar kuɗi ce, za ka yi amfani da kuɗi ne domin kai mai maganin wannan matsalar tasa. Wannan shine inda nake taimakawa mutane, amma kowa da akwai ta yanda yake taimakawa mutane.

Wane lokaci na rana kika fi so? Ina son lokacin da rana kamar ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe biyu na rana. Wannan shine tun da na fi so a rana. Sai kuma ƙarfe huɗu na yamma zuwa ƙarfe shida na yamma. Kamar wannan lokacin kenan. Shine lokacin da na fi so. Lokacin da na tashi da safe, zaka ji jiki na ya yi ƙwari sosai. Zuwa rana, na san na tabbatar na yi aikace-aikace na da ya kamata na yi na gama. Sai kuma in samu waje in huta, in yi hira da ƴan gidan mu ko kuma in je in bacci. Ƙarfe biyar zuwa shida kuma a wannan lokacin shi ma sai in yi karatu ko kuma in yi hira ta. Waɗannan lokutan su ne hankali na a kwance bani da wata damuwa. Dukkanin wanda yake da zuwa makaranta ko wani abu makamancin haka ko kuma kake zuwa wajen aiki, kowa akwai lokacin da yake zaɓa ya zama shine lokacin da ya fi so a rana.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum domin ina tafiya da sassarfa da sassarfa na minti talatin a kullum domin in motsa jikina. Sannan mu kuma a matsayinmu na musulmai muna yin sallah kullum sau biyar. Ita ma kanta sallah kamar kana motsa jiki ne domin dukkanin jinin jikinka zai samu ya yawata yanda ake bukata kuma yanda ake so. Motsa jiki abu ne mai kyau domin yana ƙara lafiya sannan yana kare mu daga kamuwa daga cututtuka irin su hawan jini, ciwon siga da dai sauransu. Yawan teba yana sa mutum ya kasance ba shi da natsuwa sannan kuma har likita ya ba shi ƙa'idoji dan ya rage ciyeciyen abubuwa irin su carbohydrate da dai sauransu. Tabbas amma idan har mutum yana motsa jiki yanda ya kamata, waɗannan cututtuka basa saurin kama shi. Duk da cewa mun san cewa waɗannan cututtuka waɗansu na gado ne, amma idan har mutum ya kiyaye yana cin abinci a kan tsari sannan kuma yana yin motsa jiki a kullum ko kuma duk bayan kwana biyu ko duk sati ya kasance yana motsa jikinsa yanda ya dace yanda ya kamata, to tabbas waɗannan cututtuka zasuyi murabus daga wajensa. Mutane da yawa wa'yansu suna ɗaukan motsa jiki kamar wani abu ne na iya yi ko kuma ra'ayi. Kuma a halin yanda muke ci yanzu yanda ake da cima kala kala iri iri waɗanda take an kawo ta ne daga kamfani ba waɗanda aka kawo ta daga gona ba. Waɗannan sarrafa sarrafen abubuwa yana janyo wa cututtuka amma ta hanyar motsa jiki zaka samu ka narkar da waɗannan cututtuka kuma ka kasance cikin lafiya. Wani zaka ga hanyar ƙibarsa ta yi yawa baya iya motsawa yanda ya dace. Amma idan yana motsa jiki zaka ga jikinsa ya kasance mai ƙarfi kuma yana iya yin aikansa yanda ya dace. Dole ne mutum ya kare kansa daga cututtuka ta hanyar motsa jiki da cin abinci mai kyau. Bayan ka ci abinci mai kyau abin na gaba da zaka yi shine ka motsa jiki don wannan abincin ya narke cikin lafiya.

Ka fi son kofi ko shayi? Amma a nan sun rubuta "kana fi son kofi ko shayi?" A hausance muna cewa ka fi son kofi ko shayi ko kuma muce kin fi son kofi ko shayi ko kuma ace "kun fi son kofi ko shayi" ko kuma a ce "sun fi son kofi ko shayi." Wannan shine daidai a hausance. Tabbas da kofi da shayi duk abubuwa ne wanda nake sha amma na fi shan shayi akan kofi. Domin shi kofi yana hana ni bacci. Kuma mu shayi mun ɗauke shi ne kamar al'ada. A kullum da safe ina shan shayi da burodi ko in ci doya da kwai da shayi ko in ci dankali kafin in tafi aiki ko in tafi makaranta ko kuma a matsayin karin kumallo na. Tabbas kofi ko shayi dukaninsu wa'yansu suna shansa duka. Wa'yansu kuma basa son su ma gaba dayansu. Wa'yansu sun fi gane da su sha kunu, koko, ko wani abu makamancin haka. Wa'yansu kuma da safe ma suna cin tuwo ne a matsayin abincin safe. Amma tabbas kofi ko shayi yana warware hanji. Shi ne dalilin da yasa nake san in sha kofi ko shayi da safe. Domin in samu lafiya ingantacciya.

Ina siya, siyan kaya a yanar gizo tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Akwai apps-apps da yawa waɗanda ake amfani da su domin shi siyan kaya. Musamman temu wanda shi ne yake, suna yanzu a wannan zamanin namu da kuma irinsa Amazon, da dai sauransu. Dukkaninsu muna iya amfani da su ne domin siyan kaya a yanar gizo. Hanya ce mafi sauƙi, inda za ka bi ka, ka zaɓi dukkanin kayan da kake so daga wata ƙasa, sannan a kawo maka ƙasar ka, ba tare da wani tashi hankali ba. Ta kawai amfani da wayar ka da kuma yanar gizo, inda za ka zaɓi kayan ka sannan ka yi amfani da katinka na banki, ko lambobin ka na banki, ka biya wannan adadin kuɗin kayan da ka siya. Tabbas zamani ne ya zo da wannan da kuma fasaha, kuma abu ne wanda yake na ci gaba. A saɓani nin da sai ka yi tafiya, ko ka ba da saƙo ba a kawo maka kayan ka bayan watan ni. Amma a yanzu a cikin satuttuka, wanda ba su wuce guda biyu ko ƙasa da haka ba za a kawo maka kayanka har gida, ba tare da wani tashi hankali ba kuma a kawo maka kayan ka yanda ya dace. Duk da dai cewa akwai madamfara, waɗanda suke amfani da waɗannan hanyoyi na kasuwanci na yanar gizo, inda suke damfaran mutane, suke kawo musu kayayyaki na wasan yara a matsayin kayan da suka siya. Amma idan har dai ka bi ƙa'ida kuma ka bi apps ɗin da ya dace, tabbas za ka sami kayan ka a cikin kwanciyar hankali ba tare da wani abu ya taɓa su ba. Hanya ce wannan mafi sauƙi, wadda kowa zai iya amfani da wayar sa ta hannu domin ya yi siyayya a yanar gizo. Za ka iya siyan komai a yanzu a wannan ƙasa ko a wannan duniya ta hanyar yanar gizo kuma a kawo maka har inda kake.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, idan aka ce ciniki, yin ciniki a kasuwa ana nufin kana zuwa kasuwa domin kayi cinikayya ko kuma zai iya zama kana zuwa kasuwa ana ma ciniki a matsayinka na mai siyar da kayayyaki. Kai kana samun ciniki. Tom, a yankin farko za mu muzabi kana yin ciniki a kasuwa? A matsayin cewa kana zuwa kasuwa domin cinikayya? Eh, ina zuwa kasuwa domin yin cinikayya, amma ni ba mai saida kayayyaki bace. Ina zuwa domin in siyo kayayyaki irin kayayyakin masarufi na abinci, kayayyakin abinci, kayayyakin amfani irin su bokiti, fanka, talabijin, durowowi, gado, kujeru da dai sauransu. Tabbas ina zuwa kasuwa duk sati sannan kuma wani lokacin ina bari sai naga sanda nake da bukatar wani abu sannan sai inje kasuwa.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Nasara ana nufin Menene wane abu da kake da buri kuma ka cimma wannan burin naka, shine ake nufi da nasara. Da farko dai na yi makaranta kuma makarantar da na yi, na karɓi sakamakona mai kyau. Dai wannan daya daga cikin nasarorin da na samu a rayuwa ne. Sannan kuma yanzu ban fara aiki ba amma ina kan neman aiki kuma ina saran shima aikin zan same shi nan ba da dadewa ba. Kuma ina son wannan aikin ya zama mai albarka in taimakawa mutane al'umma ba tare da na yi musu gori ko kuma na yi tunƙahu ba. Tabbas akwai wanda su ke ganin cewa ba za ma ka yi nasara a rayuwarka ba kuma sai da karshe ka zu ka yi nasara. Wanda daga baya za su zo suna yi maka maula suna cewa ba su ne suka faɗi wannan maganganu ba. Yin nasara a rayuwa albarka ce kuma kowa da tasa ƙaddarar. Wani yana yin nasara da wuri kuma wani yana yin nasara cikin sauƙi. Hakazalika wani yana yin nasara da wahala kuma yana yin ta ba tare da sauƙi ba. Wani yana ɗaukan lokaci kafin ya yi nasara a dukkanin lamurkansa. Wani kuma yana yin nasara da zara in ya kammala abubuwan da yake yi. Kamar mutum yana gama makaranta ya samu aiki. Wannan babban nasara ce. Amma wannan ba shine yake rubuta cewa ƙaddara mutum cewa ba zai yi talauci a rayuwa ko kuma dole sai ya yi arziki ba. Kowa da abin da Allah ya tsaro mai a rayuwarsa ze yi. Wani ze yi arziki cikin sauƙi, wani kuma ze yi arziki cikin wahala. Wani yana ɗaukar shekaru goma zuwa ashirin kafin ya yi arziki. Wani kuma lokaci guda shekara daya zuwa biyu zaka gaya arziki. Wani kuma ze yi arzikin daga baya ya talauce. Wani kuma ze yi arziki har zuwa karshen rayuwarsa. Kowa da abin da Allah ya rubuta mishi a rayuwarsa. Saboda haka mu a Musulunci mun yarda da cewa nasara tana tare-tare ne da albarka daga wajen Allah. Kuma abin da Allah ya tsara maka a rayuwarka shi za ka yi ba ka isa ka yi abun da Allah bai tsara maka ba. Mun yarda cewa akwai ƙaddara mai kyau ko mara kyau. Idan har ka roƙi Allah wani abu bai ba ka ba to ka saka a zuciya ka cewa wannan abun ba alkairi ba ne a gare ka. Kuma ka gode masa a duk halin da kake ciki domin shi ya yi ka, ya raya ka kuma shi ne yake amsa maka dukkanin buƙatunka. Dama wanda ma ba ka roƙa ba da wanda ka roƙa. Tabbas akwai nasarori da yawa a rayuwa. Ka samu, ka kasance cikin lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shi ma daya ne daga cikin nasarori. Ka sami muhalli wadatacce, ka sami ilimi mai amfani, ka sami kuma lafiyayyar lafiya ga jikinka shi ma wannan babban nasara ce. Ka zauna da mutane lafiya dukkanin waɗannan nasarori ne. Da akwai mutanen da zasu kasance ba su da kwanciyar hankali kuma su kasance su ɓarayyi ne. Ba za su samu kwanciyar hankali ba sai dai su zauna a cikin al'umma cikin guje guje, ko kuma su kasance yan fashi masu ƙwace wa mutane kaya. A koyaushe ƴan sanda suna bibiye wa wannan mutane. Saboda haka waɗannan su ne misalin wanda za a ce ba su yi nasara a rayuwarsu ba. Amma idan har mutum ya zaune cikin kwanciyar hankali wannan babban nasara ce da nima ta rayuwa. Saboda haka matasa dole ne su bi a hankali domin su tabbatar da cewa sun yi komai cikin tsari. Sun bi rayuwarsu a hankali ba tare da garaje ko gaggawa ba. Domin gaggawa aikin shaidan ce. Kuma idan har mutum ya kwantar da hankalinsa ya yi komai tsakaninsa da Allah ze yi nasara a rayuwarsa. Ko da mutum bai yi arziki yanda yake so ba amma ze kasance cikin wadatar zuciya kuma komai ze dinga samunsa cikin sauƙi ba tare da wani akasi ba. Kowa da yanda yake ganin nasara a rayuwa. Wa 'yansu su na ganin tarin da dukiya da abun duniya shine nasara a rayuwa. Kuma hakan ba shi kaɗai ne nasara a rayuwa ba. Idan har mutum ya samu lafiya, wadatacciya ita ma wannan babban nasara ce. Kuma ma'aikata nasararsu ita ce su zama cewa suna yin aiki tsakanin su da Allah kuma suna yin sa yanda yake mata. Ko da ace ba su san cimma wannan nasarar wannan aikin ba idan har dai sun yi shi yanda yakamata to tabbas sun samu nasara.

Wane irin takalma ka fi so? Eh, akwai ire-iren takalma iri daban-daban, amma waɗanda na fi so su ne waɗanda ba su da tudu sannan kuma waɗanda suke a buɗe. Duk da dai ina da takalma iri-iri daban-daban kuma kowane takalmi akwai lokacin da nake sa shi. Kamar yanda muka sani akwai takalmi wanda ake kira da sandal, akwai kuma wanda ake kira, kira da cover shoe wanda ake nufi cewa wanda yake a rufe da kuma wanda yake a buɗe. Tabbas takalma kala-kala ne. Akwai takalman mata, akwai takalman maza, akwai takalman yara, akwai takalman kuma manya. Dukka ninsu kuma kowanne a salon sa yana da irin nasa kyaun. Sannan a bangaren takalman mata ni ina son takalmi ne wanda yake a buɗe kuma wanda yake bashi da tudu domin ni doguwa ce saboda haka bana buƙatar ƙarin tudu. Sannan kuma a lokotuna waɗanda suke na sanyi ko kuma na damuna ina son takalma rufaffu waɗanda suke a rufe. Waɗannan takalman suna mun kyau sosai kuma suna sawa in yi nishaɗi kuma basa mun wahala tafiya, suna mun sauƙin tafiya. Amma takalma masu tudu suna sani wahala wajen yin tafiya. Duk da dai cewa kowa da ra'ayinsa, waɗansu suna son takalma masu tudu, waɗansu kuma suna son takalma ne marasa tudu. Waɗansu kuma suna son takalma rufaffu ne, waɗansu kuma suna son buɗaɗɗu ne. Waɗansu kuma suna duban da yanayin gari ne idan sun ga ana zafi su saka buɗaɗɗe idan kuma ana sanyi su saka rufaffe. Tabbas takalman yara suna bani sha'awa kuma suna burge ni. Irin takalman yaran da suke rufaffu suna burge ni kuma suna hayitar da ni. Ina so in ga yaro yana saka takalmi ba tare da yana yawo ƙafa ba takalmi ba. Tabbas ko da don lafiya ba don kyau ba ya kamata a ce mu dinga saka takalmi domin takalmi kariya ce kuma yana ƙara mana kyau a adon mu. Musamman mata da suke 'yan ado ne. Idan kana saka takalmi za ka ga cewa ana girmama ka kuma ana ganin ka da muhimmanci. Tabbas idan duwannen aka ga yana yawo ba takalmi za a ce wannan bashi da cikakken hankali. Kuma tabbas alama ce ta rashin hankali a ga mutum yana yawo ba takalmi sai safa kaɗai ko kuma a ga bai saka wani takalmi ko safa ƙafarsa ba. Dole yin niga kiyaye wa da lafiyan mu kuma mu niga sanin irin takalman da zamu saka. Saka takalma masu mugun tudu waɗanda suke da tudu sosai za su iya kawo mana illa ga rayuwan mu domin masana sun ce suna saka ciwon haki. Idan har mutum ya saka takalmi wanda ya fi ƙarfinsa a tudu yana wa mutane wahala wajen tafiya amma waɗansu saboda gayu sai su ce dole sai sun sa takalmi wanda yake da tudu. Musamman gajeru su ma suna saka takalmi mai tudu domin ya ƙara masu tsayi. Kowa da ra'ayinsa a irin takalman da yake saka amma wannan shi ne ra'ayi na a irin takalmin da nake son sawa. In sa takalmi buɗaɗɗe kuma wanda bashi da tudu sosai.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa duk ƙarshen mako domin in siyo abubuwan da nake buƙata. Kowa yana da ra'ayinsa da kuma lokacin da yake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa da hantsine, misalin karfe goma zuwa tara na safe. A wannan lokacin ne zakaga babu cunkoso a hanya sannan kuma a lokacin masu shaguna suka fito inda zan sami komai yadda nake so ba tare da cunkoso ba a cikin nutsuwa. Wannan shine lokacin da nake zuwa kasuwa. Waɗansu kuma suna zuwa kasuwa da yamma, waɗansu kuma suna zuwa kasuwa da daddare. Dak dadai cewa mu a kasar Najeriya ba a fiya samun kasuwannin dare da yawa kamar kasashan waje ba, domin muna da matsalar wutar lantarki. Sanadiyya haka ne ya sa da daddare gari babu haske yanda ya kamata. Shi ya sa kowa yake zuwa kasuwar sa da rana ko da safe. Amma mafiya yawa ƙasashen da suka ci gaba suna zuwa kasuwa ne da daddare su ci kasuwarsu su dawo. Saboda suna da wadataccen haske sannan kuma tare da kwanciyar hankali. Saboda da rana suna yin zafi sosai a waɗannan ƙasashe. Saboda haka ba sa son yawo da rana sai dai da daddare. Lokacin ne gari yayi sanyi babu wani cunkoso da dai sauransu. Wannan shine a taƙaice a kan yadda nake zuwa kasuwa. Duba da yadda akwai ire-iren kasuwanni iri-iri kuma kala-kala.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da muka ɗauka mafi kyau a mako a wajenmu ita ce ranar Juma'a. Tabbas muna ɗaukar ranar Juma'a kamar ranar sallah. Musamman mu a addinin Musulunci, ranar Juma'a abin da ya sa muke ce mata ranar sallah shine rana ce da take da ɗimbin tarihi sannan kuma ake yin sallah wadda ake kira da sallar Juma'a. An yin w sallah raka'a biyu ne duk ranar Juma'a. Mutane suna zuwa masallaci, mata da maza, yara da manya, kowa zai iya zuwa masallaci domin ya yi sallar Juma'a. Kuma wannan sallar Juma'a ibada ce babba wadda aka ce idan dai har mutum wanda ya mallaki hankalin kansa ya yi sati uku bai yi sallar Juma'a ba tabbas wannan mutumin munafuki ne. Shi ya sa kowa yake ga cewa ya yaje sallar Juma'a. Sallar Jum-- ranar Juma'a rana ce wadda take dukkan musulmi yana alfahari da wannan rana. Kuma a duk ranar Juma'a za ka ga cewa mutane suna yin farin ciki sosai. Ana sa sababbin kaya, aje sallar Juma'a, ayi raka'a biyu, a dawo. Sannan wayansu suna yin abinci na musamman ran Juma'a. Suna ɗaukan-- ana ɗaukan ranar Juma'a wata rana ta musamman wadda ake zuwa ziyarce ziyarce gidan yan uwa da dai sauransu. Wayansu suna ɗiban iyalansu zuwa wajen wasanni domin suyi farin ciki a wannan ranar Juma'a. K da a makarantu ranar Juma'a ana tashi da wuri. Ko da a wajen aiki shi ma ranar Juma'a ana tashi da wuri domin kowa ya zo gida ya huta sannan yayi abin da ya dace ko kuma yayi abun da yake na al'adarsa. Kowa da yanda yake ƙarar da ranar Juma'ar sa. Sannan ko da a addininmu an ce mu yawaita salati a wannan rana domin ranar Juma'a rana ce mai albarka. Sannan mu yawaita yin addu'a kuma ana kyautata zaton cewa duk addu'ar da ka yi ranar Juma'a ana amsar ta da wuri wuri. Shi ya sa muke girmama ran Juma'a kuma muke son ran Juma'a. Ɓangaren yara abin da yasa suke son ran Juma'a saboda in sun je sallar Juma'a sun dawo suna yin ziyara gidan yan uwa ko a kai su wajen wasanni domin a raya wannan rana ta Juma'a mai albarka. Wannan shi ne a taƙaice a kan ranar da na fi so. Ba ma ni kadai ba, dukkanin wayansu musulmai suna son wannan rana ta Juma'a saboda ran Juma'a rana ce mai ɗimbin tarihi da kuma asali wanda a addinance da kuma al'adance kowa yana son ran Juma'a. Duk da cewa kowa da ra'ayinsa. Wayansu sun fi son ranar Asabar, wani ya fi son ran Lahadi, wani ya fi son ran Litinin, wani ya fi son ran Juma'a, wani ya fi son ran Laraba, wani ya fi son ran Alhamis. Muna da kwanaki guda bakwai a sati. Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Juma'a ita ce wadda take ta ƙarshe sannan kuma a shiga hutun ƙarshen mako a nan ƙasar Najeriya da kuma ƙasashen Afirka. Wayansu suna ɗaukar ranar Litinin ne a matsayin hutu amma mu ranar Asabar da Lahadi shi ne muke ɗauka a matsayin hutu. To tun daga ranar Juma'a idan an tashi daga da wuri a wajen aiki ko a makarantu ana kamar shiga ƙarshen mako ne a wannan nahiya tamu.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Akwai launukan tawada iri daban-daban, akwai baƙi, akwai shuɗi, akwai ja, akwai su kala-kala. Amma launin da nake amfani da shi shine baƙi ko shuɗi. Tabbas ina son yin amfani da launin tawada shuɗi ko baƙi a rubutu na. Domin yana yin kyau kuma yana ƙayatar da ni. Kuma ana gane rubutu sosai fiye da ka yi amfani da wata kala. Amma duba da wanda suke amfani da jar tawada su ne malamai. Inda mutum malami ne za ka ga ya kasance yana yin amfani da jar tawada ne saboda yin ba da sakamako ga ɗalibansa idan an yi jarrabawa da gwaji da dai sauransu. Tabbas akwai launuka masu burgewa amma waɗanda aka fi amfani da su da dama su ne baƙi da shuɗi sai kuma launin ja saboda malamai. Kuma mu a ƙasar Najeriya da waɗansu sauran ƙasashe gaba ɗaya waɗannan launuka muka sani. Sai dai kuma sauran launukan mafi yawanci an fi amfani da su ne idan za a yi wani ado na zane da makamantansu. Shine ake amfani da launin kore da dai sauransu. Ko kuma ana so a yi karatu ga yara yadda za su gane launuka shine ake cewa su siyo tawada mai irin wannan launuka domin su tabbatar kuma su gaskata, su gan shi a zahiri. Wannan shine bayani a kan yadda launuka suke da kuma launukan da aka fi amfani da su. Amma ni na fi son launin shuɗi ko baƙi. Kuma da shi nake rubutu a makaranta. A ko ina ma da wannan launuka nake amfani.

Sau nawa kake kallon madubi? A kullum ina kallon madubi sau biyu ko sau uku. Domin a ɗakina akwai madubi, a banɗakina ma akwai madubi, sannan kuma ina da madubi ina kallonsa idan zan shafa powder wadda muke kira a hausance da suna hoda. Tabbas madubi a wajen mata abu ne ma huyaci kaga duk wace mace bata da madubi ko kuma bata kallon madubi. Maza ne basu damu da madubi sosai ba. Wani ma baya ganin madubi har sai ya je wajen aski shine yake tunawa da madubi a rayuwarsa. Amma ga rayuwar mace koyaushe a cikin kallon madubi muke saboda mu ga idan wani kurji ko mun yi kyau ko kuma mun yi muni. Al'ada ce kamar mata mata ka ga mace tana kallon madubi. Shi ya sa ni ma a kullum ina kallon madubi sau ɗaya ko sau biyu zuwa sau uku a duk kullum. Duk da dai cewa mata manya masu shekaru su ma basu damu da wannan madubin ba amma 'yan mata wajibi ne a wajensu ma su ga kallon madubi saboda kullum zaka ga madubi a hannun yarinya tana kalla domin ta ga fuskarta. Tabbas kamar haka ma aka halicce mu da kallon madubi amma su maza basu damu da madubi ko kallon madubi ba. Mata ne suka fi damuwa da kallon madubi. Shi ya sa amma duk da haka akwai mazan da suke kallon madubi su ma kamar mata. Wayensu ma suna ma yawo da shi a cikin aljihunsu domin su gyara gashin kansu. Shi ne dalilin da ya sa su ke kallon wannan madubi ko kuma su idan suna da gemu su ga ya halin da gemun su yake ciki. Waɗannan su ne inda mutane suke kallon madubi.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau amma ba ko yaushe ba. Kuma ina sanya tabarau ne kawai domin ado ko kuma in kare kaina daga ƙura ko makamancin haka amma ba dan bani da lafiya ba. Akwai mutanen da suke sanya tabarau domin basa gani sosai. Mafi yawancin mutanen da kaga suna sanya tabarau basa gani ne shine ake basu tabarau a asibiti domin yai musu maganin. Ido, maganin ciwon ido. Amma a wani ɓangaren, kamar likitoci suna sanya, yawansu sanya tabarau ne saboda rubuce-rubuce, saboda ya rage musu hasken kwamfutar su. Waɗanda suke sanya tabarau waɗanda muka sani su ne likitoci da kuma masu yawan amfani da kwamfuta. Akwai illa mutum ya dinga kallon kwamfuta ko screen ɗin waya saboda hasken da akwai sinadarin da ake kira da radiation wannan kuma zai iya yi wa idon mutum illa. Sanadin haka ne ya sa ake basu shawarar da su dinga sanya tabarau domin wannan tabarau ɗin zai rage musu wannan hasken da yake shiga idon su. Amma tabbas akwai ire-iren tabarau wanda na ado ne kawai ba wai don kare lafiya ba. Wanda mutane za ka ga kowa da irin wanda yake sakawa. Wani yana saka launin fari, wani yana saka launin baƙi, wani yana saka launin kamar mai gajimare-gajimare, kowa da ra'ayinsa a yanda yake sanya tabarau. Saboda haka waƴansu kuma kawai suna saka tabarau ne domin ya kare musu iska idan za su hau babur wato mashin mai ƙafa biyu. Wannan hawa mashin ɗin yana yin sanadiyyar idan kana tafiya iska ta dinga shiga idonka tare da ƙura ba tare da ka ankare ba. Amma sanadiyyar wannan tabarau da kake sakawa zai maka amfani ya rage maka iskar da zata dinga shiga idanuwan ka. Sannan kuma zai zama kariya ga wannan ƙura ta dinga rage maka shiga idon ka ba tare da ka ankare ba. Waɗannan su ne amfanin tabarau. Ko ka sa shi don ado, ko kuma ka sa shi dan ciwon ido a matsayin magani ko kuma ka sa shi a matsayin kariya daga ƙura da dai sauransu. Wannan shine a taƙaice bayani akan tabarau. Sannan kuma akwai tabarau na masu walda. Wannan tabarau suna amfani da shi saboda a yayin da suke walda, tartsatsin wuta yana tashi. Kuma wannan tartatsin wutar yana musu muguwar illa a idonsu. Idan har mutum mai kiyaye ba zai iya lahanta mishi idonsa ya zo sakamakon haka ya daina yin gani gaba ɗaya. To a dalilin haka ne ake basu shawara da su dinga saka wannan tabarau idan za su yi wannan aiki na walda domin ya kare su daga wannan tartsatsin wutar sannan kuma da hayaƙi. Wannan tabarau ɗin yana musu amfani sosai domin yana musu kariya Ga idon su daga wannan tartsatsin wutar daga shiga idanuwan su. Akwai injiniyoyi su ma waɗanda su ma aikin su ya shafi ƙura da dai sauransu wanda idan za su shiga suna saka tabarau. Sannan kuma akwai masu sana'ar kiwon zuma. Su ma akwai kayan da suke sakawa sannan kuma akwai tabarau ɗin da suke amfani da shi. Yanda wannan zuma ba za ta hau kansu ba, kuma ko da ta hau, za su dinga gani ta wannan gilashin tabarau ɗin ba tare da ta, ta tsalle su ba ko kuma ta cije su ba. Sannan kuma akwai wanda suke yin iyo a ruwa. Su ma akwai tabarau ɗin su wanda wannan tabarau ɗin zai sanya su su dinga ganin gaban su sosai ba tare da ruwa ya dinga shiga cikin idonsu ba. Domin idan har ruwa yana shiga cikin idon mutum ba zai dinga gani sosai ba. To wannan tabarau ɗin yana musu amfani ne wajen kare su, musu ruwa daga shiga idonsu a yayin da suke yin wannan iyo ɗin. Akwai tabarau irin kala-kala wanda kowanne da amfaninsa amma waɗanda aka fi sani su ne na ado, da kuma na ciwon ido.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? Eh, muna sa yunifom a wurin aiki. Wurin aikina wurin da ya shafi harkar noma ne, saboda haka muna shiga gona, amma wannan yunifom ɗin tamu ba wajibi ba ce. A duk sanda za mu shiga wannan gona ne muke sanya wannan yunifom, amma lokacin da ba za mu shiga gona ba idan har a ofis za mu zauna, mu na zaunawa ne da kayanmu na gida ba tare da yunifom ba. Akwai ayyukan da suke sanya yunifom kullum, irin su 'yan sanda, sojoji, wadanda suke aikin kaki da kuma likitoci da sauransu, wadanda su ne aka fi sani masu aikin da ake sanya yunifom.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? A koyaushe a wajen aiki, a duk lokacin da wani rikici ya tashi, ana zuwa ne a zauna ayi maslaha. A ji daga bakin kowa, kowane bangare da suke wannan rikici, sannan a tsai da matsaya akan wanne ne mai gaskiya a bashi gaskiyar sa, sannan kuma mara gaskiya ace ya bada haƙuri. Ana yin hakanne ta cikin lumana da kwanciyan hankali ba tare da yin faɗa ko wani abu maka mancin hakan ba. Domin idan har ba ka yi hankali ba, za ka iya samun damuwa ko kuma matsala da kowane bangare da aka bawa rashin gaskiya. Saboda a-a-a halin bin adam ci yana so koyaushe a-a-koyaushe ace shine da gaskiya. Mutane basa son laifinsu. Saboda haka dole ne ka yi taka tsantsan, ka yi ka tabbatar, ka tabbatar da gaskiya a duk lamarin da aka kawo maka ka sasanta. Idan ba haka ba, idan har ba ka yin adalci a sasancen ka, to nan gaba ba wanda ze zo ya ce ka sasanta su. Kuma rikici ana samuwa ne daga bangare biyu ko kuma fiye da haka. Saboda haka kowane bangare ya kamata ka jira a yansa sannan ka ji abin da ya faru kafin ka yanke hukunci. Dole ne ka ji ta bakin kowa da kowa sannan ka yanke hukunci. Ba a jin ra'ayin mutum ɗaya ko kuma labari daga hannun mutum ɗaya sannan a yanke wa mutum biyu hukunci. Domin hakan zai kawo matsala ko kuma a samu rashin jituwa na har abada, ko kuma a samu gaba ta har abada. Kuma idan har a wajen aiki ana samun gaba, to ba za a yi aiki yanda ya dace kuma yanda ya kamata ba. Saboda haka ako da yaushe, ko a gida ko a wajen aiki, idan de har za ka yanke hukunci, dole ne ka yi taka tsantsan, ka yi hankali domin ka yanke hukunci akan gaskiya ba akan ƙarya ba. Yanke hukunci ko goyon bayan mara gaskiya abu ne mara kyau. A duk wani rikici dole ne ka tabbatar ka ba da gaskiya ga mai gaskiya, sannan kuma mara gaskiya an bashi rashin gaskiyarsa. Saboda idan har ana ƙasƙantar da naƙasa ana bashi rashin gaskiya a koyaushe, tabbas za a samu matsala. Kuma zai kasance ba zai dinga jin magana a koyaushe sanda aka mai magana ba. Ba a yanke hukunci akan cewa wannan ya girma wani a wajen aiki, wajen yin sasanci ko kuma wajen yin alƙalanci na gaskiya akan wani rikici. Saboda idan har ka bi manyanta akan yin adalci, to tabbas za ka yi kuskure. Kowa yana iya yin kuskure. Idan mutum babba ne ko mutum yaro ne ko naƙasa da kai ne a wajen aiki ko sama da kai ne zai iya yin abu ba daidai ba. Saboda shi a inda aka halicci ɗan adam, shi ɗan adam ajizi ne. Saboda haka dole ne ka tabbatar ka yi, yi tunani sosai kuma ka tabbatar da gaskiya. Ka ba wa mai gaskiya gaskiyarsa an yi sasanci yanda ya dace. Amma a duk lokacin da aka zalunci mai gaskiya, yana jin cewa adad duniya ba shi da wani amfani. Kuma shi saboda wani abu ne aka hana shi gaskiyarsa. Amma idan har an ba mai gaskiya gaskiyarsa, shi ma zai ji dadi a ransa kuma sannan nan gaba ya san cewa akwai wanda zai bi mashi haƙƙinsa domin a ƙwato masa gaskiyarsa. Yin hakan shine kaɗai za a sasanta lamari idan an ji ta bakin mutanen da abun ya shafa. Amma kan wani ya gaya maka sannan ka je ka zartar da hukunci ba tare da ka ji ɗaya bangaren ba, wannan kuskure ne mai girma. Ka zartar da hukunci ga mutum ɗaya kawai ba tare da ka ji ta bakin ɗaya bangaren ba. Inde har ka so ka yi adalci, to dole ne ka zaunar da su dukanninsu kowa a gaban kowa sannan a yi wannan sasanci. Idan ba haka ba, wani zai faɗa ma ƙarya a bayan wani sannan idan an zo kuma zai ce ba shi ne ya faɗa ba. Kuma hakan zai kasance ba ka da hujja saboda kai abin da aka faɗa ma da shi za ka yi amfani tunda wannan rikicin ba lalle ne a idon ka aka yi ba.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Akwai matakai kala-kala da ake ɗauka a sanda mutum ya kamu da mura. A duk lokacin da na kamu da mura, ina zuwa asibiti domin a duba ni domin a bani maganin da ya dace. Saboda akwai cututtuka wanda suke kama da mura irin su numoniya da sauransu. Abin da ya fi dacewa shine ka je asibiti domin a tabbatar da abin da yake damunka, sannan a baka magani. Sannan ya kamata a ce duk maganin da aka baka ka sha shi akan ƙa'ida. Da farko dai, a duk lokacin da na kamu da mura, in naje asibiti aka gwagwadani, sanda aka tabbatar da abin da yake damunana mura ce, ana bani magani. Sannan in dawo gida, in samu kayan marmari wato wadanda suke da sinadarin bitamin C irin su lemu, lemun zaƙi da dai sauransu. Sannan kuma ina kiyaye shan ruwan sanyi. Sannan kuma a duk safiya idan na tashi ina ɗumma ma ruwa, yai zafi sannan in shaƙi wannan tururi. Tabbas wannan magani ne sadida domin mura. Idan kuma har ina yin tari, ina samun tafarnuwa, in jajjaga ta sannan kuma in samu zuma, in zuba a ciki in dinga sha cokali biyu da safe, cokali biyu da dare. Shi ma wannan yana yin maganin sanyi sadida. Sannan abu na uku, ina samun shayi wanda aka hada shi da citta da kanunfari mai zafi in dinga sha domin idan ina zubar da majina, wannan zubar da majinan zai ɗauke da yardar Allah. Waɗannan su ne matakai da nake bi domin in maganin mura. Sannan kuma mutane ina gudan shiga cikinsu saboda mura tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya saka wani saboda cutace wadda ta shafi numfashi. Idan wani yana yin mura, ka je kusa da shi, zaka iya shafaw wannan cutar. Ana kiran waɗannan cututtuka a matsayin infection. Saboda haka ina kiyaye shigan mutane a duk lokacin da nake mura. Kuma idan ko banice nake yin mura ba, wanda naga suna yin mura nima ina kiyaye zuwa wajensu domin an ce zama lafiya yafi zama ɗan sarki. Mutane da yawa suna ganin mura cuta ce wadda ba babba ba kuma cuta ce wadda basu damu da ɗaukan mataki a kanta ba. Tabbas mura ciwo ne wadda yake saka zazzabi har da ciwon kai. Sannan cutar mura tana kashewa mutum jiki, jikin mutum zai ji babu ƙwari a duk sanda yake yin mura. A duk sanda kake yin mura, ya kamata ka sami waje mai iska ba wadda za ta cutar da kai ba. Ka zauna, ka huta sannan kuma kakka dinga shiga rana a koyaushe sanda kake yin mura. Domin sanda zan shiga ranaka a lokacin da kake yin mura, zai ƙara sa jikinka ya yi riguiguice, ka ji duka jikinka babu ƙwari kamar an cire ma rai ko kuma an cire ma dukkanin ƙarfin jikinka. Tabbas yara suna yin mura kuma manya ma suna yin mura. Amma mafi yawanci abin da yake sanya yara mura shine a ƙure musu fanka ko AC. Sannan abin da yake saka manya mura yawanci shi, shi shine shiga iska ko kuma tafiya a kan babur ko kuma su ƙure fanka ko AC ko kuma su dinga shan ruwan sanyi ba tare da ƙa'ida ko kuma shawara ba. Tabbas waɗansu suna ganin cewa ruwan sanyi bai haddasa mura. Amma kuma idan har ka sha ruwan sanyi wanda yake da ƙanƙara, zai haifar ma da mura. Ko da ace bai sa maka cutar mura gaba ɗaya ba amma zakayi ta zubar da majina. Kuma sanadiyya hakan infection ɗin zai iya kama ka har ya kai ka kai ta ciwon kai sannan kuma ka ji jikinka ya yi riguiguice. Waɗansu suna gane mura a matsayin ma kamman ma ba ciwo bane gaba ɗaya. Idan har mutum ya ce masa yana yin mura sai su dinga ƙushewa suna cewa kana yin cutar masu kuɗi. Babu inda aka rubuta aka ce mura cutar masu kuɗi ce. Mura na iya kama talaka kuma na iya kama mai kuɗi.

Yaushe kake huta a wurin aiki? Babu wani hutu a wurin aiki, sai dai illa kawai muna zuwa muyi sallah lokacin sallah, sannan kuma mu ci abinci. Wannan shi kaɗai ne hutun da nake yi a wajen aiki. Amma a duk sanda na je wurin aiki, ina tsayawa in aiki na ne ba tare da wani hutu ba. Domin aiki na je yi, daman ba hutawa ba. Duba da waɗansu basa zuwa wajen aiki ko kuma idan sun je wajen aiki suna yin wasa. To tabbas wannan suna cin haramun ne. Domin a addininmu na Musulunci, ba a koya mana cewa mu je mu dinga cin haramun ba. Domin duk aikin da baka yi shi kuma ka karbi kuɗinsa, wannan ya tabbata ka ci haramun. Don gujewa ka, karka faɗa wannan mummunan aiki shine a duk sanda aka saka aiki a wajen aiki, ka tabbatar ka yi shi da ƙaninka da Allah. Sannan ka kammala shi yanda ya kamata. Ka tabbatar baka yi wani choge ko muna muna a wannan aikin ba. Ka yi aikin ka yanda ya kamata inda idan an baka kuɗi a wata, ka tabbatar da cewa ka ci halalin ka ne ba haramun ba. Waɗansu suna ganin cewa fashi a wajen aiki ko kuma ɗaukan hutu barkatai kamar ba komai ba ne. Sannan kuma akwai hutu da ake yi dik shekara shekara. Muna ɗaukan wannan hutune a ƙarshen shekara domin mu huta da mu da iyalarmu kuma a duk ko wanda ma'aikata kowa ya san da wannan hutu. Duk da dai waɗansu gwamnatoci basu fiye bada wannan hutu ba. Suna bada hutune kawai kamar irin su ranar sallah da ranar karɓan 'yanci da dai irin wa'annan ranaku. Amma ma'aikatu ko kuma kamfaninnuka suna bada hutun ƙarshen shekara. Kuma wannan hutu yana da matuƙar amfani saboda mutum bashi da lokacin iyalansa yadda ya kamata. Sai sanadiya wannan bada hutune sannan zai samu ya je ya huta da iyalansa, ya je ya shaƙata, ya yi ziyarce ziyarcen da ya dace sannan ya samu hutu ƙwaƙwalwarsa ta samu hutu zuwa wani lokaci. Tabbas hutu abu ne mai kyau, amma idan har ka san cewa ba a baka wannan hutun ba, bai kamata ka tafi hutu kai tsaye ba. Ina ɗaukan hutu kuma a duk lokacin da bani da lafiya, dai dai cewa ko da na je aiki ba zan iya tabaka aikin komai ba. Saboda haka zuwa wannan aikin bashi da amfani a wajena kuma bashi da amfani a wajensu. Saboda ko da na je wannan aikin zan je in ɗumama kujera ne kawai na dawo gida ba tare da na iya yin wani aiki ba. Saboda haka ina sanarwa shugabana ta hanyar tura takarda ko sako ta waya ko wani abu maka mancin haka domin in sanar da su cewa bani da lafiya. Sannan kuma a tabbatar an bani izinin cewa in huta zuwa lokacin da ya dace. Sannan kuma ana iya karɓan hutu lokacin da mace za ta haihu. Inda yanzu a tsarin Najeriya an bada an tsiro da tsarin cewa ko da matarka za ta haihu ko da kai namiji ne, kai ma za ka iya karɓar hutun haihuwan nan domin ka je ka kula da matarka, ka taimaka mata da wa'insu 'yan ayuka da kuma jaririnta. Duk da dai cewa musamman mazamun na Hausawa basa lura kuma basa son kula da matansu musamman a irin wannan lokaci da suke buƙatar kulawa. Kawai dai suna karɓan hutun ne a wajen aikin su shiga sabgoginsu ko zuwa kasuwancinsu ko abin da ya shafa haka. Ba tare da sun zo sun taimakawa iyalansu ba. Tabbas kowa, kowa akwai yanayin uzurinsa da kuma yanayin abin da ya tashi da har zai karɓi hutu. Wani lokacin kuma waɗansu suna karɓa hutune idan an musu rasuwa. Idan wani na jikinsu ya rasu kamar mahaifiya ko mahaifi, suna karɓan hutu domin su je su karɓi ta'aziyya, su je su yi ta'aziyya ko kuma su karɓi gaisuwa daga wajen 'yan uwa da abokan arziki da kuma maƙwabta. Hutu dai wani abu ne da ake yinsa domin a huta amma kuma yana iya zuwa da uzururruka iri daban daban. Mutuwa, haihuwa ne ko rashin lafiya ko kuma hutune na ƙarshen shekara wanda kawai za ka je ka karɓe shi ne domin ziyarce ziyarce domin kuma huta wa rayuwarka. Kai ma ka yi nishaɗi kaɗan yi ɗauki hutu ba tare da ka yi aiki na zuwa wani lokaci ba. Wannan shine a taƙaice a kan hutu a wajen aiki.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati wanda a turanci ake kira da salad. Akwai ire-iren salad kala-kala wanda a hausance ake kira da salati. Tabbas salati abu ne wanda ake cinsa kuma yana ƙara lafiya. Kowa da yanayin yanda yake cin salatinsa. Wani yana cin salad ɗinsa na gargajiya ne, wani kuma yana yin na zamani. A irin na zamani, za ka samu ganyen salatinka wanda a turanci ake kira da lettuce. Sannan ka samu cucumber, sannan ka samu karas ɗinka, albasa da tumatur da ƙwai da faffe. Ka haɗa su, sannan akwai sinadarai wanda ake sayarwa wanda ake kira da mayonnaise ko kuma salad cream. Sai ka haɗa ka cakuɗa, ka zuba ka yi yanka ka wanke su. Sannan ka haɗa su ka cakuɗa ka zuba a cikin shinkafarka ko kuma ka ci shi a haka. Kowa da yanayin yanda yake cin wannan salatin nasa. Amma kuma a namu na gargajiya wanda muke yi, muna yin sanye da zogale ko rama. Muna samu ƙuli-ƙulinmu da ramamme mu dafata cikin tsafta. Sannan mu sa ƙuli-ƙuli da sinadaran ɗanɗano, gishiri da magi da dai sauransu sannan mu ci shi. Kowa dai wane yare akwai yanayin yanda yake cin nasu salati.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? A duk lokacin da nake cikin damuwa, ina daukan mataki ɗaya zuwa biyar. Na farko, idan a tsaye nake, ina samun waje in zauna. Sannan idan magana nake yi ko ana hayaniya ne da ni, ina samun karufe bakina in yi shiru zuwa wani lokaci. Sannan idan ina da buƙata na ji zuciyata bata daina tafarfasa ba, ina kwantawa. Sannan kuma idan shima hakan banji sauƙi, damuwa ta ragu ba, ina yin bacci. Wannan shine abin da nake yi domin in kare kaina daga damuwa. Domin idan mutum yana cikin damuwa zai iya aikata ba daidai ba. Damuwa tana iya kasancewa ta bangaren gida ne ko bangaren wajen aiki ko bangaren maƙwabta da dai sauransu. Kowa a duniya nan zai iya sanya maka damuwa. Zaka iya samun kuma damuwa na wani ciwo wanda zai iya haifan ma da shi ma wani abun da zai maka illa ga lafiyarka. Ba'a son mutum ya kasance cikin damuwa. Domin idan mutum ya kasance cikin damuwa, ciwon zuciya zai iya kama shi kuma ciwon zuciya babban ciwo ne wanda zai iya hallaka rayuwarka gaba ɗaya. Tabbas bai kamata a ce mutum ya kasance cikin damuwa zuwa lokaci mai tsaho ba. A duk lokacin da ka ji cewa damuwa za ta dame ka ko kuma za ta kawon ma da hankali, ka tabbatar ka samu wani abu na nishaɗi da zai ɗauke ma hankali wanda za kacire kanka daga wannan damuwa. Yin damuwa ba shi da wani amfani. Domin damuwa kawai zaka dami rayuwarka ne kuma ka sa a kanka wani ciwo wanda zai zo yayi maka illa ga lafiyarka. Lafiya uwar jiki. Bai kamata a ce mutum yana damuwa akan wani abu na rayuwa ba. Saboda wata rana zai bar duniyar ne gaba daya. Kuma akan abun duniya ne, shi wani abun duniya wata rana shi ma zaka neme shi ka rasa. Kuma kome yana wucewa tare da lokaci. Idan har ka yi haƙuri, kome zai wuce. Maganin, babban maganin damuwa shine yin haƙuri. A duk lokacin da ka tsani kanka cikin damuwa, ka yi haƙuri ka manta da wannan abun da yake sa maka damuwa. Shine kaɗai mafitar ka har da za ka samu ka warware daga wannan damuwar. Sannan kuma mu da muke, mun kasance musulmi. A addinin musulunci an bamu shawara a duk san da muke damuwa mu kasance munayin salatin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yana babban, ɗaya daga cikin manya manyan abubuwan da suke kawar da damuwa ga rayuwar ɗan adam. Idan har mutum yana so ya ci gaba da rayuwarsa ba tare da damuwa ba, to ya kasance yana yin istigfari da kuma salatin annabi. Sune manya manyan makamai na yaƙi da damuwa. Addu'a a ko da yaushe makami ce ta mumini. Idan har mutum yana yin addu'a, to tabbas abubuwansa na rayuwa za su zo mai cikin sauƙi.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? Babban abin da ake cewa, yan da ake cewa shine ka fi son zama a birni ko a ƙauye. A'a, ni an haife ni ne a birni saboda haka na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Domin ban iya zama a ƙauye ba. Zama a ƙauye yana min wahala. Hasalima ni ban taɓa zuwa ƙauye na yi kwanaki ba. Saboda haka na fi son zama a birni. Tabbas rayuwar ƙauye da ta birni ba iri ɗaya ba ce. Akwai abubuwa mabambanta. Birni suna da abubuwan more rayuwa irin su ruwan famfo da kuma wutar lantarki. Saɓanin ƙauye waɗannan abubuwan babu su.